Ina fi son fensir, dalilin na fi son fensir shi ke kayi kuskure za'a iya share. Amma alkalami in mutum ya yi kuskure ba sharewa. Haka to dole mutum ya nema abun da mutum zai yi. Mai mai takuma ya yi, idan yasamu yayi kuskure, bawai sai mutum yaci zai, zai, zai dagula wurinmu.